Kana samun horo a wurin aiki? Eh, ina samun horo a wurin aiki, amma sai na yi abin da bai kamata ba. A wajen aiki ma da yawa ana samun horo, amma sai ka yi abin da bai kamata ba. Idan ka yi abin da bai kamata ba ma sai yana da tsanani, sai abu ne wanda ba za a iya barin ka barinka, ba, 'a ba'a, ba'a, ba ka horo ba. Saboda haka eh, idan ta kama ina samun horo a wurin aiki.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR ko ta waya na ko ta komfiyuta. Zan iya duba lambar QR, amma kuma dai wannan lambar QR din na ɗauka ai hoto ake ɗauka ba wai lamba bane. Idan ka ɗau hoton QR sai ya kai ka inda za ka biya kuɗi kuma ya kai ka zuwa inda QR in ya kamata ya kai ka. Amma ni ban san cewa QR na da lamba ba.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To dai lokacin da babu wutar lantarki, zan samu lokaci in fita ne, in fita waje in sha iska. Saboda idan akwai wutan lantarki ban cika fita ba gaskiya ina shan iska ko ina abubuwa a waje. Saboda akwai wuta zan yi amfani da wayana, in yi amfani da laptop ko komputa. Amma dai lokacin da babu wutan lantarki zan fita in sha iska ko in buga ƙwallo ko in gudu ko dai kawai in fita in haɗu da mutane.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To gaskiya, yayyu na duk da suke aiki a ofis ɗin gwamnati, gaskiya su inda suke ce mun suna cin abinci shine wajen aiki. A duk wani ofis na gwamnati za ka ga a wajen aikin akwai masu saida abinci, wanda su ma suna zuwa ne da safe su fara haɗe haɗen abincin su, yanda da rana ya fito lokacin sha biyu kenan zuwa karfe ɗaya, su ma za su fito sun san yan ofis ɗin za su fito cin abinci. To a nan dai ake cin abinci a wurin aiki.

Kana karatu kafin ka kwana? A'a, gaskiya ba na karatu kafin kwana. Ko da nake yaro ma ban taɓa cewa ina karatu ba kafin inyi kwana. Ba abu na bane, ba abun da na saba yi bane kuma ba na tunanin nan gaba zan fara yin shi saboda gaskiya ban saba ba. Amma dai idan abu mai kyau ne sosai to zan yi ƙoƙari in gwada, in gwada farawa ko kaɗan ne. Ko kaɗan ne ina karatun faei biyar zuwa goma kafin inyi kwana. Amma dai yanzu a haka dai ba na karatu kafin kwana.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, yanzu ma a haka, a haka ina kwance ne lulluɓe da bargo. Saboda haka A ina lulluɓe da bargo. Saboda ni da jikina ina saurin jin sanyi. Ko ana zafi ko lokacin zafi ne zan lulluɓe da bargo. Kawai ina son jin bargo a jikina. Ina da saurin jin zafi, ina da saurin jin sanyi. Amma ko da an ce babu sanyi zafi ake yi, gaskiya ni kawai ina son in ji ina lulluɓe da bargo, yana taimaka na in yi bacci.

Kana son wurare masu hayaniya? To gaskiya ne ba zan ce ina son wurare masu hayaniya ba kuma ba zan ce ba na so ba. Kawai dai ina nan ne a tsakiya ban dai cika son hayaniya ba amma wani lokaci kuma idan shiru ya yi yawa za ka ji cewa ka yi hayaniyan ka ke so amma dai ba kullum ba. Saboda haka idan za a ce mun in zaɓa ɗaya dole sai na zaɓi guda ɗaya zan ce ina son wurare masu hayaniya.

Yaya kake tafa? Yaya kake tafa ko tafi ko yaya nake tafawa? Yanda, yanda nake tafani, ko zance yanda dai mutane dayawa ke yi shine za su haɗa hannayensu guda biyu. Idan ka haɗa hannayenka guda biyu da sauri zai yi ƙara to shikenan ka yi tafi ko zan ce ka yi tafa. So idan ka ɗau hannunka na dama da hannunka na hagu sai ka haɗa su tare za ka ga cewa ka yi tafa to haka ne nake yin tafa.

Kana jin kukan zakara da safe? Ehh da zan ce ina jin kukan zakara da safe amma jiya dai da na tashi daga bacci banji kukan zakara ba. Dan saboda akwai makwabcinmu ne da ke kiwon zakara a bayan gidan su amma ina ga ko sun saida zakaran ko kuma sun yanka zakaran sun ci. Saboda yanzu dai bana jin kukan zakara amma dai da ko wani safe idan ka tashi zaka ji kukan zakara. Wani lokaci ma idan alam ɗinka bai tada kai ba wannan kukan zakaran dole zai tada kai.

Wanne abincin gargajiya kake fiso? To ni zan ce abincin gargajiyan da na fi so shine tuwo. Zan kira tuwo abincin gargajiya. Wasu dai za su ce tuwo ba abincin gargajiya ba ne amma dai tuwo gaskiya a wurina abincin gargajiya ne kuma shi na fi so. Idan na samu tuwo miyan kuka ko tuwo miyan alehu to shi ke na yamun.

Menene abin da kake ci da safiya? To gaskiya ni abincin safiya na lokacin da shi ne zan ci ma ƙosai da kunu. Idan ka samu ƙosai da kunu shi ke nan safiyan ka ya gama cika. Abincin da nake ci ke nan da safiya. Idan kuma babu ƙosai da kunu, zan nema koma dai meye. Ina cin shinkafa da safe, ina cin doya, ina cin taliya. Yadda ma abun ke farawa shi abincin da ya rage, eh, ranar baya. Abincin da ya rage ranar baya shi ne kawai zan ɗumama da safe in ci. Amma idan abinci bai rage ba, idan za a yi sabon abinci ne to bai wuce ƙosai ba ko wani abu daban.

Ka fi samun kuzari da safe ko da yamma? Toh gaskiya zan ce ni nafi samun kuzari da yamma, saboda da safe ina bacci ne kuma ina hutawa. Amma idan yamma ya zo lokacin ne nake ganin na fara samun kuzari da zan yi abubuwan da nake so in yi. So so da yawa da gaskiya zan ce nafi samun kuzari da safe. Ya ƙuri nafi samun kuzari da yamma ba da safe ba.

Kana kallon inuwarka? Eh, ina kallon inuwa na. Idan ana rana sosai, ina tafiya, ina ganin inuwa na a baya. Ina kuma ganin na sauran mutane. Saboda haka eh ina kallon inuwa na. Kuma yadda nake haka za ka ga inuwa na. Kuma yadda ake faɗi, inuwanka ba za ka taɓa, ba za ka taɓa yin gudu ka wuce inuwanka ba. Saboda haka eh ina ganin inuwa na.

Kana tauna wa goro? Eh ina tauna goro, ina tauna goro amma ba sosai ba. Kuma zan iya kirga ma sau nawa na taɓa tauna goro. Ina ga tinda aka haife ni bai wuce na tauna goro so goma ba. Kuma goron da na san dai na taɓa taunawa shine wanda ake kira da mijin goro. Amma ka fi ganin tsofaffi a inda nake ka fi ganin tsofaffi suna tauna goro amma ni kam dai ban cika wani tauna goro ba amma dai na taɓa tauna goro.

Wane launi bangoginku suke? Bangogin mu dai na gida launin da suke shine fari. Wanda ke ɗakina farare ne, wanda ke parlour ma farare ne, wanda ke suma ma gaskiya duk farare ne. Sai de wajen gida wajen gidan launin wajen gida daban ne amma gaskiya ban, ban san yanda zan faɗa launin ba a Hausa. Na manta sunan amma dai gaskiya ga baki ɗaya gida za ka ga duk farare ne a inda nake.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To idan yamma ya yi kafin kwana so da yawa ina motsa jiki saboda in gajiyar da jikina. Yanda idan nayi wanka, nayi sallah na kwanta kan gado sai dai kawai inji bacci ya tafi da ni. To abin dai da nake son yi lokacin yamma shine in motsa jikina, in yi duk wasu abubuwa dai da ya kamata. Idan ina da wani ragowar aiki da ban yi ba zan yi shi yanda da dare ya yi na samu wuri na kwanta shikenan bacci zai ɗauke ni.

Wace rana ne kake zuwa kasuwa? To ni ba zan ce ga ranar da nake zuwa kasuwa ba. Ina zuwa kasuwa ne lokacin bukata. Idan har ina da abin da nake bukata ko nake so in siya, shine zan je kasuwa. Ba wai kawai haka nan ba ne nake da ranar zuwa kasuwa. Amma dai a gidanmu ko zan ce gidan yayyu na waɗanda sukayi aure, ranar zuwa kasuwansu shine farkon kowane wata. Farkon kowane wata idan aka shiga sabon wata, za su samu su shiga kasuwa suyi siyayyan kayan abinci.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ni na fi so in soya ƙwai ne ma, ban cika son dafa ƙwai ba. Amma dai idan har dai zan dafa ƙwai, na fi so in dafa shi ya dafu sosai. Wasu na ga idan suka sa ƙwan cikin ruwa, cikin ruwan zafi suna barin shi ya yi minti biyar zuwa minti goma. To ni dai gaskiya idan na sa shi a cikin ruwa bai wuce ya yi minti biyar ba zan cire. Amma zan bar ruwan yayi zafi sosai tukun sai in saka ƙwan. Idan ya dafu sai in cire abu na, in ci.

Kana iya dafa abinci? Eh! Zan ce eh na iya dafa abinci amma kuma mutane da yawa sun ce ban iya dafa abinci ba. Tun da dade ba zan iya in dafa ma shinkafa ba, shinkafa da miya. Ban iya dafa tuwo ba, ban iya dafa taliya ba, ban iya dafa abubuwa da yawa ba. Amma dai zan iya in dafa ma doya da miya ko kuma in yi indomie ko kuma in, in yi pancakes. Amma dai gaskiya ba zan ce na iya dafa abinci da yawa ba.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh gaskiya ina sanya tunatarwa don ayyuka amma ba kullum ba, ba kullum ba. Don akwai ranan da ayyukan da za ka yi sun fi na wasu rana. To idan dai a ranan da, da zan yi aikin ina da aiki da yawa ne a gaba na zan saka, tunatarwa don saboda ya tunatar da ni. Amma dai idan ranan ba wani aiki bane sosai da ni zan iya tuna su daga ƙwaƙwalwa na. To shikdnan ba sai na sanya abin tunatarwa ba.

Wace biki kake fiso? Wace biki ni na fi so? Bikin da zan ce na fi so shine bikin ranan Sallah. Bikin ranan Sallah bikin ne da ake yi bayan azumi, bayan watan Ramadan wanda musulmai ke yin azumi a ciki. Bayan an gama azumin sai a yi Sallah. To wannan bikin gaskiya dai ya fi daɗi saboda lokacin ibada ne kuma za ka ci abinci mai daɗi na nama da abubuwa kuma ka haɗu da mutane.

Yaushe kake cin abinci abincin dare? To lokacin da nake cin abincin dare shine bayan sallan magariba tsakanin karfe shida zuwa karfe takwas kenan. To duk inda na samu karfe shida zuwa karfe takwas zan nemi abincin dare in ci. Idan na ci sai in samu wuri in huta har lokacin dai da zanyi sallan isha. Amma dai wani lokaci idan ta kama ba'a yi abinci ba bayan magariba bana cin abinci sai karfe takwas zuwa karfe tara. To lokacin dai da nake cin abincin dare kenan.

Wane irin waya kake amfani da shi? Irin wayar da nake amfani da shi shine wayan iPhone. Wayan iPhone ne ana kiranshi iPhone X. Da dai ina da iPhone 13 Pro sai na saida shi saboda ina bukatan kuɗi na dawo iPhone X. Saboda haka yanzu iPhone X nake amfani da, ina kuma da ɗan ƙaramin waya wanda nake kira da shi. Wannan shi, wannan shi baya da ba za ka iya tattaɓa shi ba, ba touch screen bane. Saboda haka iya iPhone nake amfani da yanzu.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yaya ni nake magana da abokan ciniki? Zan yi magana da su ne yadda nake magana da kowane irin mutum. Bana wani canza magana na saboda abokan cin abokan ciniki ne yadda nake magana da kowa. Su ma haka zan zauna na yi magana da su, mu samu cinikin da za mu yi, kowa ya tafi lafiya.

Kana fatan samun cin yawa? A'a, bana fatan samu, saboda niba na mace bane. Matane daman suke fatan samun wannan. Amma tunda niba na mace bane, gaskiya bana fatan samu, so nake ma in rage wanda nake dashi. Saboda haka saisa zan ƙarayin, ah zan ƙara yin abubuwan motsa jiki kuma in rage cin abinci yanda in rage wanda nake dashi. Bana fatan samu.

Me kake siya daga kasuwa? To abubuwan da nake siya daga kasuwa sune abubuwan da nake bukata a lokacin ko kuma kayan abinci. Amma dai idan farkan wata ya yi abun da nake siya a kasuwa shine ƙwai. Zan siya ƙwai, eh guda goma ko sama da goma. Zan siya katon na indomi kuma ina siyan madara. Zan siya cornflakes kuma zan siya milo saboda haɗa shayi. Kuma dai gaskiya ina siyan doya da sauran kayan abinci. Zan nema sabulun wanka da kuma brush na baki wanda zan na goge bakina da shi. Kuma ina siyan man shafawa saboda haka da ruwan sha kuma. Saboda haka ina siyan abubuwa da yawa a kasuwa idan na shiga kasuwa. Amma dai abun da nake siya sai abun da ban da shi ne, shi ne zan zauna in siya.

Kana sanya agogo a hannu? Eh tabbas ina sanya agogo a hannu. Ina ma da agoguna da yawa. Yanzu ma haka a kan teburan da nake kallo agoguna na guda huɗu ne nake kallo. Ina son agogo. Zai ma yi wahala in fita daga ɗakina ba tare da agogo ba. Gaskiya ina sanya agogo sosai a hannu.

Yaya kake jurewa zafi? Gaskiya jurewa zafi yana da wahala amma idan har zafin ta yi yawa yanda nake ƙoƙari in jurewa zafin shine in kunna fanka. Idan na kunna fanka ya ɗan hura mun iska to gaskiya duk da zafin dai yana nan tunda fanka dai ba AC bane amma dai zan iya jurewa. Ko kuma idan babu wuta shine in fita zan cire riga na in bar ni daga ni sai vest sai in fita in sha iska a waje.

To ni gaskiya ban taɓa yin aikin ofis ba amma dai na san mutane da yawa da ke aikin ofis. Ina da yayyu, ina da abokanai waɗanda ke aikin ofis yanzu kuma abin dai da suke yi farko lokacin da suka isa a ofis shine addu'a. Abin dai da ni na sani ke nan kafin su fara kowane aiki za su kwantar da hankalinsu su aje kayansu a inda ya kamata sai su yi addu'a. Bayan sun yi addu'ar nan to sai su duba kwamfuta insu na ofis su ga me ye za su fara yi. Daga nan sai su fara aikinsu.

Yaya kake jin hayaniya? To, ni bangane wannan tambayar ba, amma zance yadda nake jin hayaniya, ina jin hayaniya ne da kunnuwana. Ina jin hayaniya ne da kunnuwana. Idan akwai hayaniya a waje, za ka na ji abin na damunka kuma da kunnuwana kike ji.

Wayarka na cika ajiya? Eh wayata na cika ajiya. Ballantana idan ina ta ɗaukan hotuna, ina ta tara hotuna da videos za kaga nan da nan wayata ta cika ajiya. Amma idan wayata ta cika ajiya da wuri ina goge wasu abubuwa yanda zan samu ragowar wajen ajiya.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? A'a, ni ba na zuwa aiki lokaci dai dai saboda ba ni da aikin yi amma dai makaranta tunda ina zuwa makaranta kuma ana sama na aji zan ce eh ina zuwa. Tunda makaranta ma kaman wani irin aiki ne shima saboda haka eh ina zuwa aiki akan lokaci dai dai.

Wani irin mai kake amfani da shi? To irin man da zan ce ina amfani da shi a jikina shine man Vaseline. Man Vaseline dai da kowa ke amfani da shi ba wani abu daban ba. Man, man da nake shafawa ko man da nake amfani da shi a gashina shine man, man abin nan, man Sporting Waves. Amma dai wanda nake amfani da shi a jikina man Vaseline ne, shi kenan.

Yaushe kake farkawa kullum? To lokacin da nake farkawa kullum shine ƙarfe tsakanin ƙarfe biyar zuwa ƙarfe shida. Saboda lokacin ne nake tashi sallar asuba. Kuma dai mu a nan Arewacin Najeriya idan kai musulmi ne, sallar asuba dole ne a gare ka. Saboda haka kullum dai ba ni kaɗai ba mutane da yawa Musulmai lokacin da suke tashi ke nan tsakanin ƙarfe biyar zuwa ƙarfe shida na safiya.

Wane lokaci kake wanke ka-ka-kayayyaki? To kayana dai idan na sassaƙa su saka yi datti, lokacin da nake wankewa shi ne lokacin safiya. Na fi so in wanke kayana da sassafe in san na gama da shi. Kuma idan na wanke da sassafe zuwa ɗan anjima kaɗan, idan rana ya fito za su bushe da wuri. Idan suka bushe da wuri kuma sai zan samu lokaci in goge su. Amma na gaji mutane da yawa sun fi so su yi wanki bayan rana ya fito tunda idan ka wanke kayanka da safe ba ka san ko ranan zai fito ba. Amma idan rana ya fito za ka iya cewa okay to ga rana ya fito barin je inyi wanki.

Yaya kake shirya ayyuka? Yanda ni nake shirya ayyukana shine! Zan fara ne da wanda ya fi muhimmanci. To ayyukan nawa da zan yi a rana, zan zauna da safe in rubuta su. Idan na rubuta su, aikin da na san zai fi cimun lokaci ko ya fi wahala da shi zan fara. Idan na fara da shi sai in tafi sauran har sai na gama gaba baki daya ayyukan da ke gabana.

Kana kunna tsaron batiri? Eh ina kunna tsaron batiri. Idan ta kama waya na ba caji kuma ina wajen da bana so waya na ya dauke ko bana so kwamfuta na ya dauke gaskiya ina kunna tsaron batiri kuma yana taimaka na sosai. Akwai lokacin da nake makaranta waya na ya kusa dauke wa kuma za mu yi wani abu mai muhimmanci da waya. Kawai da na kunna tsaron batiri sai na ga kuma ta daɗe min sosai dan da ace ban kunna ba da ya daɗe ya dauke wa. Saboda haka ina kunna tsaron batiri.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yanda ni nake aje kuɗi shine cikin banki. Ban cika son riƙe kuɗi ba a hannuna ko a jikina. Duka kuɗaɗe na suna cikin banki ne. Duk kuɗin da na samu ma idan mutum zai mun kyauta ko zai bani kuɗi, zan ce tura mun cikin banki. Saboda haka yanda nake aje kuɗi shine a banki.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yanda dai na faɗa ni na daɗe yanzu bana aiki amma dai lokacin da na ɗan yiaiki da wasu mutane yanda nake magance damuwa shine zan tambayi kaina daga ina wannan damuwan ya taso. Idan na san daga inda damuwan ya taso sai in kwantar da hankali na in yi addu'a akan wannan damuwan. Idan nayi addu'a akan wannan damuwan shi kenan ba da daɗewa ba zaka ga wannan damuwan ya magance kan shi a wannan wurin aikin.

Menene yake sa ka yi dariya? Abin da yake sa ni dariya shine kuɗi. Idan ka ba ni kuɗi za ka ga zan yi dariya. Abubuwa da yawa ma suna sa ni dariya banda kuɗi, amma dai sau da yawa idan mutum ya ba ni kuɗi ko na ko na yi aiki na samu kuɗi, abin da ke ba ni dariya ke nan.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh muna shukawa. A nan gidan mu ma idan ka je baya akwai inda ake shuka tsire-tsire, an shuka, an shuka mangwaro kuma an shuka lemu. Akwai mangwaro, akwai lemu wanda aka shuka kuma duk sanda suka, suka taso muna, muna yanko su kuma muna sha.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Ni na fi son zama ko tsayuwa abin da na fi so, na fi so in zauna. Tsayayye ban san ma waye zai ce ya fi son tsayuwa ba. Sai ka ce soja tunda dai ni ba soja bane kuma ba waye ina da wani matsala bane na zama, na fi so in zauna a kan tsayuwa. Idan dai zan daɗe a wuri ko bazan ma daɗe a wuri ba, idan dai akwai wurin zama zan nemo wuri in zauna. Saboda haka ni na fi so in zauna ko kuma zan ce na fi son zama a kan tsayuwa.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Gaskiya ne, na fi son miya mai zafi. Mutane da yawa ma za su yarda da ni cewa miya mai zafi ta fi miya mai sanyi. Ban san ma wane irin mutum ba ne zai so miya mai sanyi. Tun da dai idan mutumin misali za ka ci tuwo ne da miya, to sai ka samu tuwo da miya mai sanyi? Ai ba lallai ya ma da daɗin da kake so ba. Ko kuma za ka ci shinkafa da miya sai ka samu shinkafa da miya mai sanyi? Gaskiya ne dai na fi son mai zafi. Saboda haka na fi son miya mai zafi fiye da miya mai sanyi.

Lokacin da nayi aiki da wasu mutane menene burin ku a aiki? Lokacin da nayi aiki da wasu mutane burin mu a wurin shine muyi kuɗi sosai, muyi kuɗi, mu sami kuɗi, mu sai da abin da za mu iya saidawa yanda kuɗi zai shigo. Muyi magana da mutanen da za su iya kawo mana kuɗi, muyi hulɗa da mutanen da za su iya kawo mana kuɗi. Burin mu kenan a wajen aikin nan lokacin.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske. Saboda haka idan har na buɗe tagogi na na gan babu rana, zanje in kunna wutan lantarki ya haska mun ɗakina. Saboda haka eh ina son ɗakina yayi haske.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi idan zan yi wanka shine sabulun Dudu-Osun. Shi wannan sabulu, sabulu ne mai kyau, yana da ƙanshi mai kyau kuma kalan shi baƙi ne. Kuma an ce yana gyara ma mutum, yana gyara ma mutum jikin shi, yana sa ka kuma ka yi haske. Saboda haka sai sa nake amfani da wannan sabulun. Sunan shi Dudu-Osun.

Kana yin harsashi lokacin barci? A'a, ba na yin harsashi lokacin bacci. Ni idan lokacin bacci ya zo ba wani abu da nake yi idan ba in yi wanka ba da ruwan zafi. Idan nayi wanka da ruwan zafi jikina ya yi zafi sai in kunna AC ko in kunna fanka kawai in je in kwanta. Ba na yin wani harsashe lokacin barci.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Bana wani rubuta rahoto sosai a rayuwa na. Tun da aka haife ni ma zan iya kirga so nawa na taɓa rubuta rahoto. Ba de cen sosai bane. Saboda haka zan ce kila sau nawa na taɓa rubuta rahoto ko sau nawa nake rubuta rahoto shine bai wuce so- so- so biyar ba a wata.

Kana yin aiki bayan lokaci? A'a ban ga dalilin da zai sa in yi aiki ba bayan lokaci idan ba wai za ana biya na kuɗin wannan lokacin ba ne. Amma muddin lokacin aiki ya gama ban ga dalilin da zan yi aiki ba bayan lokaci. Sai dai idan oga ya ce zai biya ni ma wannan lokacin to zan zauna in yi aiki bayan kowa ya tafi bayan lokacin aiki.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin da nake yi da safiya bayan na farka shine zan je in yi alwala sai in yi sallar asuba. Kullum haka rayuwa na take. Ina farkawa abu farko shine kaje kayi alwala, kayi sallar asuba tunda kowane safiya dai sai munyi sallar asuba. To bayan nayi wannan sallar asuba in sai in ce zan nema abincin safiya in ci. Idan na ci abinci sai kuma in nema wani aiki da zan iya yi a gida ko in share ɗakina ko in yi wani abu daban.